Kana musabaha da mutane, kana musabaha da mutane. Na'am in na fahimta kuna nufin ina musabaha da mutane, to ni yanda nike faɗa muna cewa ne kana musaba'a da mutanen kuma ana cewa kana gaisawa da mutane. To tabbas mu, ni musulmi ne, kuma duk cikakken musulmi dole a ganshi da wannan musabaha ɗin nan shike nuna cikamakon musulmi domin a addininmu na musulunci an ce yawan gaisuwa yafi yawan faɗa, yawan gaisuwa yafi yawan gaba. In kuna gaisawa da mutane za su dinga ganin ka da mutunci. Shine za su ƙara ganin ka da daraja. Za'a ganka a babban mutum kamalalle to musabahan nan shine gaisawa, duk wanda ma aka ganshi kawai yana ɗauke kai bai gaisawa da mutane wasu na abun namu za su ringa kallon shi dai gashinan gashinan. In tazo zance ta zo ta ansa a hannun ka. To musaba'an babban abu ne. Domin banda gaisawa da mutane akwai wani abu da ake ce mishi sallama. Cukon, cukon musulmi. To shi da ka zo kafin ka fara miƙa wa mutumin hannu za ka ce "Salamu alaikum." Sai ka fara yin sallaman sannan sai kayi musabaha to wannan miƙa mai hannun nan da kayi to shi ne ake nufi da musabaha. Kuma musabahan nan ya ɗauko asali ne tun zamanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Saboda ba wa'enda akan san wa'enan masu yin wannan abun illa musulmai. Haka zalika ba wanda aka sani da miƙa hannu ayi sallama sai musulmai. Shi musabahan nan yana da abubuwa daban-daban. Musamman ma indai aka ga kana yawan yi to ana kyautata kai mutumin kirki ne in sha Allahu. Amma indai ba ka musabaha, ba za a ɗauke ka wani mutumin kirki ba. Za a ɗauke ka kome jiji da kai ko wanda bai san abin da yake yi ba ko wanda yana can yana wani abu ne daban wanda kaman irin bai yi karatun nan ba, irin jahilin nan. Amma duk wanda aka ganshi yana musabaha to in sha maka Allahu. Sannan mutane ma za su yabe su ko mutum bayan ran shi in sha Allahu za a ce ai wane ba wanda ya kai shi yawan gaishe da mutane. Ba wanda ya kai shi yawan musaba'a. Ba wanda ya kai shi yawan zumunci. Ai wannan mutumin kirki ne. Ai wane na Allah ne. Kawai a kan wannan musabahan da yayi za ka ji yanda mutane suke magana a kan shi. Domin wannan musabahan da ka tambaya, to ba ƙaramin abu bane a addinin musulunci da ka ce ganin shi. Musaba'an nan babban abu ne. Domin indai ba ka yi ba ka cika ƙamilalle ba to wannan shine Allah ya sa mu.